Ina magance matsaloli a aiki ta hanyoyi da dama. Na farko dai ina tsayawa na nutsu na fahimci daga ina ne matsalar ta taso, sannan kuma wace iriyar matsala ce, sannan kuma wane ne ya haifar da matsalar. Sanin wa'annan matakai guda uku yana bani sauƙi wajen magance matsala. Domin kuwa sanin ta inda matsalar ta taso zai sa na tinkari na tinkari ta kai tsaye. Sannan, sanin wace ire ya ce matsala zai sa na yi tunanin wace hanya zan bi na warware ta. Sannan, sanin wane ne ya haifar da matsala zan san wane irin mataki ya kamata na ɗauka domin guje wa faruwar matsalar a nan gaba. Wannan su ne hanyoyin da nake bi, ita ce yadda nake nake warware matsaloli a lokacin aiki.

A'a, ina ajiyar takardun aiki ne a cikin ofis dina. Ina da tsarurruka da dama. Na farko, ina da fayila na ajiye takardu. Sannan wannan fayilan kowanne akwai irin takardun da nake sakawa ciki masu kamancece-kamanceceniya da juna. To ina da gun ajiyar wannan fayila ɗin. Sannan duk sanda takarda ta zo, ina duba wannan takardar daga ina ta zo, sannan wace iriyar takarda ce. Sannan na je na buɗe. Musa. Kowace iriyar takarda in ta zo ko kuwa in za ta fita, ina sakata a ciki. Shi kowannen ba tare da na ware katubari ba, ina tattara takardun ne a waje ɗaya. Ina zame min kamar duplicate kwafi ne. Kuma sannan ina sa su ne a kan layi na kwanan wata. Yanda duk sanda na zo ɗauka, zan bi-zan bi su a layin da na saka su.

A'a ina da abinci da dama wanda suke sa ni jin daɗi. Amma gaskiya ni abincin da na fi so abincin da yake da alaƙa da root. Yanzu misali kamar doya, kamar gwaza, kamar dankali. Su ne abincin da na fi so idan an sarrafa su. Yanzu idan doya ce, idan aka soya min doya da ƙwai aka ɗanyi mata miya 'yar jajjage haka ina jin daɗinta. Sannan ina son doyar a sarrafata ta hanyar yin sakwara da miyar ganye. Sannan ina sha'awar in sami faten doya. So haka gwaza ita kuma ina so in same ta dafe. Sannan dankali, musamman dankalin hausa, ina amfani da shi sosai kuma ina sonsa ta hanyar soyawa ko yin fatan sa shima ko kuma yin wani abu da ake kira gwado so a yankin mu ta yanda ake haɗa shi da ƙarago a saka masa man gyaɗa a ci. Wannan su ne abincin da na fi jin daɗi a rayuwa ta.

Na siya irin kayan titicin nan da na fi so. Aaa kaya ne irin na gargajiya. Yanzu a misali idan na samu riɗi, akwai kantu da ake yi da riɗi. Ina cikin abun da nake so sosai. In kuma aka koma ɓangaren toye-toye, yanzu kaman misali cin-cin da meatpie abubuwa ne da nake amfani dasu kuma nake son cin su a koda yaushe.

Ni na fi son kiɗa, kiɗa irin kiɗan gargajiya. Yanzu misali akwai wani mawaƙin damben da ake kira da Ɗan Anaci. Ina sauraron kiɗansa, musamman kiɗan da yayi ma Shako. Saboda makaɗi ne makaɗin maza wanda yake yi ma masu jarunta waƙa, kamar irin 'yan damben ko 'yan kokawa amma dai shi ya fi mayar da hankali ne a kan yau 'yan damben. To ina sauraron irin wannan kiɗa. Sannan akwai kiɗa irin na gurmi, irin wanda su Haruna Oji suka yi a lokacinsu. Har yanzu ni ma abocin sauraron wannan kiɗan ne. Sannan akwai kiɗa irin su na Mamman Shata, su Ɗanƙwairo, duka dai kiɗe-kiɗe ne na gargajiya. Kuma su ne irin kiɗe-kiɗen ne da suke bani sha'awa kuma suke burge ni. Kuma su ne kiɗe-kiɗan da nake sauraro a ko da yaushe.

Gaskiya ni ina inganta aikina ne ta hanyar yin kokari domin na tabbatar matsala ba ta kasance ba ta hanyar taƙaita matsala, kuma sannan ina kokarin zuwa wajen aiki da wuri. Sannan ina tsara ayyukana a matakai guda huɗu, da aikin da nake buƙatar sa da gaggawa kuma mai muhimmanci ne, da aikin da na ke buƙatar sa mai muhimmanci ne amma ba na gaggawa ba ne. Sannan kuma aikin da yake a mai muhimmanci ne a ai marar muhimmanci ne amma na gaggawa ne. Sannan aikin da bai da muhimmanci kuma ba na gaggawa ba ne. Haka nake tsara ayyukana kuma hakan yana taimaka mun wajen inganta aikina.

Gaskiya ina kallon wayoyina na sa'o'i da dama. Domin ina yin baccin awa bakwai. Sannan a lokutan ibada ina, ina, ina kawar da kamar awa biyu a rana. To a cikin awa ashirin da hudu da ake da su a cikin kowace rana, bai wuce awa tara bane kaɗai, awannin da bana amfani da wayata. Sauran awannin ko kamar awa goma sha biyar ina amfani da su ne wajen amfani da wayata. Ko da safe idan na tashi ina kallon wayata shine abu na farko da nake so mayi. Sannan a wajen aiki lokacin break, lokacin da bana komai ina kallon wayata. Wani lokacin a kan hanya ta koma ta gida matukar bari ne nake tuka abin hawan ba ina kallon wayata. Ina dai a taƙaice dai ina kallon wayata a lokuta da dama a cikin kowace rana. Na riga nayi sabo da ita wanda har ba na iya, ah kasa kallon wayan a wani lokaci ba tare da na ji damuwa ba.

Eh tabbas ina kallon inuwa ta, musamman lokacin da nake halin tafiya a ƙafa kuma da rana. Domin ba kodayaushene inuwa take yi bayana ba. To duk da kallon da nake mata ba kallo ne na tsaya na name da hankali na gaya yateke ba. Kallo ne na ka lura ko kuma ba ka lura ba. Wani lokacin za ka kalli inuwar ka kawai ba tare da wani tunani ya zo zuciyar ka ba. Wani lokacin kuma kana iya sa ka amura dayawa, ka ga girman mahalicin ka da yanda aka yi wannan abu ya kasance. To wannan shine a yanayin yanda nake kallon inuwa ta kuma ina kalla a lokuta da dama. Amma yanda na faɗa musamman lokacin da in ke tafiya a ƙafa ni kaɗai.

Ina amfani da waya ne babbar waya kuma kamfanin Samsung. A Samsung A series ana kiranta Samsung Galaxy A52. Ita ce irin wayar da nake amfani da ita. Kuma ina jin daɗin aiki da ita. Yanzu yau dinnan kusan tsawon shekara uku ke nan tana hannuna ina amfani da ita ba tare da ta taba wani wata damuwa ko matsala ba. Wannan ya sa ni kai na ba na sha'awar rabuwa da ita. Kuma Android ce, ina ɗora mata applications da dama na karatu, na bincike da kuma na yanar gizo.

Lokaci, lokacin da na fi so a cikin rana gaskiya bai wuce lokacin dare ba musamman a ranakun aiki. Daga karfe takwas na dare har zuwa lokacin kwanciya sune lokutan da na fi so a ranakun aiki. Sannan kuma ina son lokacin da yake yi safiya farkon safiya kafin gari ya gama wayewa bayan sallar asuba. Waɗannan sune lokutan da na fi jin daɗi, na fi samun natsuwa, natsuwar zuciya kuma nake hutawa. Wa'annan lokuta ne nake zuwa da tunanin nika masu muhimmanci wanda idan na shigar dasu cikin tsaruka na suna taimaka mun wajen inganta al'amuran rayuwa ta na yau da kullum.

Burina a aiki suna da yawa. Na farko ina son na taka babban matsayi. Sannan na biyu ina son na ƙware wajen yin aikin inda za a dogara da ni kuma za a iya bani kowane aiki ba tare da an sami fargaba ko tunanin rashin nasara ba. Sannan na uku ina son lokacin da in taka wani mataki na sami canjin aiki, na samu wani wajen mai matsayi wanda mutum zai samu dama da zai yi abubuwa da dama da zai iya taimakawa na ƙasa da shi.

Ina ajiye hotunan wayata ne a cikin gallery ɗina. Sannan ina da application na Vault, wanda application ne na sirri. Wanda shi kuma ina ajiye hotunana na sirri wanda ba kowane zan so ya gani ba idan aka ɗauki wayata. Wani lokacin kuma ina akwai hotunan da in ke ɗora su a kan Google Drive, wanda suke ajiye min hotunan nawa a kan yanar gizo. Wannan kuma yana bani dama na dawo da hotuna na idan lokacin da na canza waya ko kuma na yi sabuwar waya. Hotunan da na rasa su kuma wani lokacin yana bani dama na goge hotunan cikin gallery ɗin domin na samu ishashshen wajen ajiyar sabbun abubuwa akan wayata. Wannan shi ne guraren da nake ajiyar hoto a cikin wayata.

Gaskiya ban cika duban kalanda ba kullum, sai dai idan ina so na gano wani muhimmin abu da zai kasance ko kuma na manta kwanan wata a ranar to ina iya duba kalanda domin ya tuna min kwanakin wata. Ko kuma ina so na gano wani event da zai faru mai muhimmanci a nan gaba to shi ma ina shiga kalanda domin na, na duba wannan event ɗin. Wannan su ne lokutan da nake shiga kalanda a wayata, ba kullum ba. Wani lokacin ina yin kwana uku, wani lokacin har sati ma ban samu na shiga ba.

Gaskiya ya danganta. Idan wurin da wani al'amari ita su da ke buƙatar na je a kusa yake ko kuma ya kasance ne lokacin bana yin wani abu mai muhimmanci, to ina zuwa da wuri. Kamar wajen jana'iza, wajen gaisuwar mutuwa, wajen ɗaurin aure. Idan kuma saɓanin haka ne, to ina jinkirtawa sai daga baya na je. Musamman abin da ya shafi mutuwa, inda mu al'adarmu har tsawon kwana uku ko kwana bakwai akwai damar da zaka je ka yi wa mutum gaisuwa.

Tufafin da na fi so shine yadi. Musamman yadin da ba shi da nauyi kuma wanda bai da kala sosai. Ina son tufafi mai haske kamar misali fari, kamar ruwan madara kamar kuma blue. Haka blue amma kuma mai haske. Su ne irin tufafin da na fi so kuma ina so ya kasance ba shi da nauyi in an sa shi a jiki ko da a lokacin zafi ne ba za a ji zafin sosai ya damu mutum ba. Wannan su ne irin kalar tufafin da na fi so kuma na ma fi amfani da su a yanzu.

Ina daidaita aiki ta rayuwa ne ta ba, ta hanyar ba ma kowane lokacin sa. Aaa, akwai lokutan da nake zuwa aiki kwana biyar asa a cikin mako. Sannan in na tafi ina zuwa ofis ƙarfe tara, in tashi ƙarfe biyar. So duka wasu ayyuka masu muhimmanci wanda suka shafi aiki ina yin su ne kaɗai a cikin wannan lokuta. Sannan ina tsara sauran ai, al'amurana na rayuwa wanda bai da alaƙa da aikina a sauran lokuta. Misali ina dawowa gidana ƙarfe biyar. Daga ƙarfe ɗaya har zuwa lokacin kwanciya ina yin sauran uzurkana na rayuwa na yau da kullum. Sannan a wuki'an gaba ɗaya rana ce da nake da ita. Ina ba da lokaci wajen zama da iyalina, ina yin wanki, ina zuwa kasuwa sannan ina hutawa. Da yammaci zuwa lokacin kwanciya kuma ina zuwa tare da abokanaina. Wannan shine yanda nake daidaita aikina da rayuwata ba tare da wani ya hana ni yin wani ba.

Gasiya launukan da na fi so a rayuwa ta launi biyu ne. Ina son launin fari sannan ina son launin ruwan madara. Su ne launukan da na fi so. To amma abun da ya shafi sutura ina da launuka sun kai guda huɗu amma duk-kansu launuka ne masu haske. Ko dai fari ko ruwan madara ko kuma shuɗi mai haske ko kuma kore mai haske. Wannan su ne launukan da na fi sha'awa. Abun da yashafi tufafi. Abun da yashafi ni kuwa musamman na gini wato kwalliya to gaskiya na fi son launin fari da launin ruwan madara. Su ne suke ƙawatar da ido na kuma suke sanyaya zuciya ta.

Gaskiya ba na shan ruwa mai sanyi. Gudun kamuwa da cututtukan da sanyi ke iya haifarwa, musamman ma ni da nake da laruri na numoniya ko kuma asthma. Wannan yasa nake gudun ruwa mai sanyi. Na fi gwammacewa na sha ruwa mai dumi ko kuma mai matsakaicin sanyi, baina-baina wanda dai shi ba dumi ne da shi ba kuma ba sanyi ne da shi ba wanda zai daɗin sha kuma zai yi gamsarwa. Wannan shi ne ruwan da na fi sha ne.

Eh muna da fanka a rufin aiki. Kusan duka wuraren da in ke da rayuwa suna da fanka a rufin aikin su. Yanzu misali a ofis dina bayan AC da na ke da ita kuma ina da fanka a rufi. Sannan a gidana a cikin ɗakin da na ke kwana ina da fanka ta tsaye kuma ina da fanka a rufi. Sannan a falon gidana wanda shi ne gurin hutawanmu ko da yaushe ina da fanka a rufi. To gabaɗaya ne a rayuwa ta ma kamawa fankar da take rufi ita ce fankar da na fi yin amfani da ita.

To, ni a tsari na, duk lokacin da ake da wutar lantarki da lokacin da ba'a da shi kusan dukka daya ne. Lokacin da babu wutar lantarki, ina zama ne tare da iyalina domin muyi hira. Wani lokacin kuma in ina da caji a wayata, ina zama ne domin na daddan wayata na yi catting da mutane ko kuma na binciko wasu abubuwa da nake son ƙara ilimi akansu. Kuma haka zalika idan da wutar lantarkin ma, iya abin da nake yi ke nan. Ni domin lokaci na ɗan bada lokaci nayi kallo, kallon fina-finai ko kuma kallon tamola. To wannan sune abubuwan da nakeyi lokacin da bamuda wutar lantarki a gida.

Eh, ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta ta. Musamman idan na samu kai na a office. Kuma nake da internet mai ƙarfi. Ina bada lokaci da dama domin sabunta shirye-shiryen da suke kan kwamfutar. Yin hakan yana taimaka mun wajen samun daɗin yin aiki da sauƙin amfani da ita kwamfutar. Abun da yasa nake mai da hankali wajen sabunta shirye-shiryen ta akai akai.

A, raguwar abinci ya danganta da wane iri ne kuma a wane yanayi ya zo. Dayakeni ma abocin kiwo ne, idan abincin ya lalace ko kuma bai da yawa ina ba ma kaji da tsuntsaye. Idan kuma abincin lafiyar saƙalo kuma yana da yawa, sau ina bawa almajirai masu yawo suna neman abinci. Wannan shine inda nake yi da ragowar abinci na. Bana zubar da abinci a shara ko da kuwa ya lalace. Na gama ci na ba ma tsuntsaye idan marar kyau ne ko kuma na ba ma mutane idan mai kyau ne.

Eh tabbas, ina riƙe riga a aljihuna duk da kasancewar sau tari ina yin hakan ba tare da sanin me shi ne ba kuma ba tare da sanin dalilin da ya sa nayi hakan ba. Amma ina kallon kai na wani lokacin na ga na aikata haka.

Eh ina tafiya da sauri, musamman lokacin da in ke son a gabatar da wani abu cikin gaggawa kuma in ke tafiya a kafa. Ina yin sauri sosai domin na samu na cimma wannan abin da nake so na cimma ko kuma na gabatar da abin da na saka a gabana.

Ina koyan sabuwar fasaha ne akan yanar gizo. Ni ma'abocin shiga yanar gizo ne, kuma ina sha'awar shiga ɓangarori ko shafuka na fasaha. Wannan yana ba ni damar da sanda na ci karo da wata fasaha da ta ƙayatar da ni na yi ƙoƙari wajen na ganin na koyo ta. Wannan shine hanyoyin da nake bi don koyon sabuwar fasaha.

Gaskiya ina kwana akan gado ne. A wani lokacin ina iya zaɓar na kwana a ƙasa musamman a lokacin zafi. Ina zaɓar na fita wajen maimakon na kwana a cikin ɗakina. To hakan yakan sa na yi shimfiɗa a ƙasa na ɗaura gidan sauro sannan na kwana a ciki. Amma in dai ba lokaci irin na zafi ba, so na fi zaɓar na kwana akan gado saboda a cikin ɗaki ne kawai nake da gado kuma a nan nake kwana musamman a yanayi na sanyi ko kuma yanayi na, na damina.

A duk lokacin da kasuwanci ya haɗani da mutum, ko na saya ko na sayar, so ina ƙoƙari na ajiye lambar sadarwa, lambobin waya kuma sannan ina ajiyeta ta yanda zan iya magana da mutum ta kafar sada zumunta. So wannan yana sawa ko da ba zan sayi abin mutum ba, za mu na gaisawa da shi kuma sannan haka abun da nake sayarwa ma. Wannan ya sa duk sanda in kawo wani sabon abu, ina tallata shi ga mutanen da in ke da alaƙa da su a yanar gizo. So ma haka in na ga sun tura wani abu da nake sha'awa ina magana da su. Ba na bari alaƙa ta yanke, tsakanina da duk wanda na taɓa yin kasuwanci da shi sabida buƙatar sa ta saya ko kuma ta sayarwa za ta iya tasowa a nan gaba.

To, gaskiya na fi son yanayin ɗaki mai girma kuma wanda yake dauke da banɗakinsa a ciki. Kuma ishashshe wanda zan iya ajiye kayan kallo da kuma kayan sakawa da kayan ayyukana na yau da gobe a ciki. Wannan shine yanayin ɗakin da na fi so. Kuma ina so ɗaki ya kasance yana da ƙarancin haske har sai dai lokacin da in ke da buƙatar yin wani aiki sannan zan iya bada isasshen haske. Ace dai ni ne in ke da iko a kan hasken da ɗaki zai kasance dashi ba wai haske da zai shigo ta ƙofa ko ta window ba wanda babu yanda da zan yi da shi sai dai idan ina saka makari. Na fi son haske wanda na fitila ne wanda zan iya kashewa koda da rana ne ɗakin zai kasance akwai duhu sannan idan na kunna kuma zai kasance akwai haske. Wannan shine yanayin ɗakin da na fi so.

Eh, ina kare waya ta daga kuwanyan cuta. Duk da ba cika a ɗora wasu fasahohi a kan waya domin kare waya daga kuwayar cuta ba, amma ina ɗaukan matakai, aa na gujewa shiga shafuka wanda suke iya haifar da kuwayar cuta a kan waya. Sannan kuma bana bari na haɗa wayata da wani aa a ma'aji kamar memory card ko, ko flash wadda ba ban saba amfani da shi ba ko kuma ɗora ta a makamun sosai. Wayata tana zaman lafiya ba tare da na ɗora wata fasaha ta musamman wacce za ta bani wannan kariyar ba.

Eh, ina da katin kasuwanci wanda amfaninsa shine, ba wa mutanen da an haɗu da su ido da ido, wanda zai taimaka su kirani ko kuma su zo wurin da kasuwanci na yake duk sanda su ka nema hakan. Ina da shi kuma yana taimaka mun wajen ƙarfafa alaƙata da kuma tabbatar da alaƙata da masu saye da sayarwa a wajena, wato customers ke nan.

Eh, gaskiya kujeru na suna da daɗin zama. Duk da ba zan ce su ne kujerun da na fi so ba, amma dai basa bani wata damuwa wajen zama ko kuma kwanciya musamman a kan tiri sita. Haka zan iya cewa kujeru na suna da daɗi.

Gaskiya, ya danganta da yanayin da na samu kaina. Wani lokacin za ka je ka, kana so ka yi relazin sosai ka huta, to zama a kan taburma ya fi, domin zai ba ka dama ka kinshi gida ko kuma ka yi irin zaman da ka ke so, ko kuma ka jijjuya sanda ka so ka juya. Amma kujera musamman tiri-sita za ta ba ka dama za me ai nihin guda ɗaya wanda in za ka jima a zaunan, kana iya gajiya. Wannan ya sa, na fi zabar na zauna a kan taburma maimakon a kan kujera. Dan ko abinci zan ci, na fijin daɗin na zauna a kan taburma na sa abinci a gaba na na ci. Na fijin daɗinsa haka kuma ya fi gamsar da ni.